A duk cikin wasase ina son wasan kwaikwayowa. Abin da ya sa nake son wasan kwaikwayowa shine zai sa mutum dariya sosai kuma zaz koya alamar duk da yawa a ciki. Wasan kwaikwaiwa kuma gaskiya kowa zai iya yi ba da dariya a samu kuma a ji daɗin wasan.

Eh gaskiya ina son cin abincin titi, amma dai ba kowane irin abincin ci- titi ba. Saboda abincin titi yana da kashi biyu. Akwai masu tsafta kuma akwai marasa tsafta. Gaskiya abincin titi na masu tsafta yana da daɗin ci. Zaka tabbata cewa baza'a samu cuta da zai kawo ma jiki ciwo ba. Amma abincin titin marasa tsafta gaskiya za'a samu cuta a ciki da yawa da zai sa mutum ciwo har ciwon ma zai iya kai mutuwa. Daɗin abincin titi shine za'a dafa shi da wutan ice a haɗa duk abubuwa da na gargajiya da mutum zai ji daɗin shi sosai. Ina da wata mata da ina siyan abincin titi a wajenta kuma gaskiya sunanta iya abu-- maman abu. Maman abu tana da tsafta sosai kuma duk kwanukan da tana saida abinci a ciki tana wanke su sosai da sabulu ta tabbata cewa bai da datti kafin za ta sa abinci da shi. Kuma saboda tsaftan ta, mutane da yawa suna zuwa wurin ta siya abinci kullum. Haɗa ni ma in ka je wurin sai ka ga mutane sunyi layi sosai suna jira lokacin su, su siya abinci. Kuma bata tsada, abincinta baida tsada da ɗan ɗari biyu ɗari uku ka, za ka samu abun da za ka siya ka ci, ka ƙoshi ka gode wa Allah. Abincin titi kam yana da daɗi amma kowa yayi ƙoƙari ya duba in mai saida abincin titi ko akwai tsafta saboda kar a samu cuta da zai kawo ma mutum ciwo da zai zama wani abu.

Eh muna da wifi a gida. Abun da ya sa munsa wifi a gida saboda yara ne. Don yara suna da wayoyi nasu da za su yi amfani da shi. Amma ba wan mun bar musu wayan duka haka ba. Saboda makarantar da suke zuwa wani lokaci ana basu assignment cewa suyi wane wane aiki. Kuma wani lokaci yana buƙata suje internet su nemi inda za su iyaye shi. Saboda haka akwai wifi a gida in su tashi yin assignment sai su haɗa da wifi na gida su samu internet. Da sun gama assignment kuma ko wane sai muka karɓi wayoyi a hannun su. Don gaskiya bai kamata a bar ma yara da shekarun su ba kai goma sha biyar ba waya suna amfani da shi kullum ba. Akwai lokaci lokaci muna bar su suyi amfani da shi sai mu sa dukan su su connecting a wifi. Mun duba lokaci yayi kuma sai mu kashe wifi saboda kar su samu su shiga internet suyi abubuwan da bai kamata ba.

Abincin da nake ci da safe shine waina, waina da miyan taushe. Abun da ya sa na fi son waina shine waina ana yin shi da masara ko da shinkafa. Yanda ake yin waina shine za a jika shi ya kwana washe gari. In ya jika kuma ya ɗan tsami tsami ɗinnan, kuma mun san likitoci sun ce wai sami abinci wani lokaci yana da kyau ma jiki. In wainan sun sa shinkafan ko masara a ruwa a washe gari ya ɗan tsami ya sa wanke shi sosai, a tabbata cewa duk dutse da su datti sun fita. Sai a ja ni kashi. Na ni ka wani lokaci a ɗan sa mishi alkama kaɗan, ko kuma ba sa alkama ba za a iya ni kashi kaɗai haka. Sai a haɗa da ɗan yis don ya ɗan tashi ya kumbura. Sa za a soya shi, a tabbata cewa ya soya sosai. Sa a haɗa kuma da miyan taushe. Miyar taushe da wani lokaci kamar su ƙashi ƙashi mai laushi ɗinnan sa a haɗa shi a ciki da ɗan yaji da komai a haɗa. Na son cin waina da safe sosai da miyan taushe. Abinci na safe kenan yawancin lokaci.

A wurin aikina lokacin hutawa shine ƙarfe ɗaya da rabi. Kowa na tashiwa saboda masu sallah su samu su je su yi sallar rana. So ana bada hutawa daga ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe biyu da rabi, wato awa ɗaya kenan. Kowa ya gama cin abincin rana, an gama sallah, an huta sai a dawo aiki kuma a cigaba da aiki. Daidai lokacin da aka bayar, lokacin hutawan yana da kyau saboda kowa ya samu ya gama abin da zai yi. Muna zuwa aiki ƙarfe takwas na safe sai kowa ya aiki zuwa kam ƙarfe ɗaya da rabi a ba da lokacin hutawa. Masu sallah su je su yi sallah, su dawo kowa ya ci abinci sai a cigaba da aiki ƙarfe biyu da rabi. Daga ƙarfe biyu da rabi kuma samun aiki har ƙarfe biyar na yamma muna tashiwa ƙarfe biyar. Amma wasu lokaci mutane suna zauna fiye da ƙarfe biyar in dai basu iya sun gama aikin da ya kamata suyi a rannan ba. Kamar ni ma wani lokaci haka ina zauna har ƙarfe shid-shida saboda in gama aikin da dukan da zan yi kafin washe gari. Duba yi kyau gaskiya a tara aiki na yau a haɗa da na gobe zai sa abin zai ma mutum yawa a hannu. Ɗin ƙarfe shida ya yi amma kowa dai bai kamata ya wuce ƙarfe shida a wurin aiki ba. Ɗin ƙarfe shida za kun-- za a kashe wuta, a kashe janareto, a kashe duk kwamfuta kowa ya kama hanya.

Gaskiya na fi son tuwo amma dai ina cin shinkafa. Ina cinkaina cin shinkafa idan an mishi dafaduka amma sani na, na fi son tuwo ne. Tuwon shinkafa, tuwon masara, tuwon dawa, tuwon alkama duk tam-- tuwon, har da tuwon tamba duka ina so. Tuwo kuma in a haɗa shi da miyan kuka ko kuwa miyan taushe ina jin daɗin shi.

Eh ina ƙetare ƙafafuwa na lokacin zama amma ba duk wani lokaci ne nake ƙetare ƙafafuwa ba. Saboda ma likitoci sun ce mutum na ƙetare ƙafafuwa ko wani lokaci yana bai da kyau yana kashe inda jini zai sauka a ƙafafun mutum. Saboda haka ba kowane lokaci ne ina ƙetare ƙafafuwa ba. Kuma nima. Zan bada shawara mutane su daina ƙetare ƙafafuwa ko wane lokaci. In ya zama dole ne a ƙetare ƙafafuwa to ya a yi amma a tabbata cewa ba kullum ne ana ƙetare ƙafafuwa ba saboda ƙafafun mu su samu jini na tafiya lafiya a ciki daidai a ciki inda ba zai kawo ma mutum matsala ba.

Eh ina sanya tabarau saboda gaskiya idanuna basa gani daga nesa, saboda haka sai nasa tabarau. Nasa kuma zan iya gan gabana sosai. Kuma da irin karantan jarida da karantan abubuwa ma ina amfani da tabarau. Domin wani lokaci abunda an rubuta a jarida sai ingan, suyimun ƙanana bani iya gansu da kyau. Jarida ko a takada na gan rubutu ko wani lokaci ma a cikin kwamfuta ma zan gan rubutun sai mun ƙanana sosai. Saboda haka nasa su da-- in nasa tabarau na zan samu ingan rubutun sosai kuma in karanta shi da kyau. Kuma wani lokaci sa tabarau ma yana da kyau saboda amfani da waya kullum da kwamfuta ma yana sa idanun mutum zai yi ciwo. So tabarau da ansa mishi wani abunda ake ce blue light ɗinnan zai hana abubuwan da yake cikin kwamfuta da zai damu idanu ba zai shiga idanu ba. So san tabarau aiki da kwamfuta yana da kyau sosai.

Gaskiya kallon faduwar rana abun daɗi ne. Ina son kallon fadawar rana sosai. Da rana fara faɗowa kamar irin daga ƙarfe biyar haka, in dai na tashi aiki, sai inne me in da akwai inuwa ajiye kujera na ina kallo. Daɗi kuwa kana kallon rana yana tafiya hankali har ya sauka ya tafi duka gaba ɗaya ba za ganshi kuma ba. Abun mamaki ne kuma da ikon Allah. Amma duk randa kamar bin tashi aiki da wuri ba tu rana Asabar da bana zuwa aiki da yamma haka, wani lokaci ƙarfe shida da rabi shine za agani rana zai faɗo gaba ɗaya. Lokaci ya kusa na kallo sa ƙarƙashin bishiyar mangwaro da kusa da gidana. Zan ajiye kujera na da na shan iska ina kallon rana. A hankali gaskiya sa gan rana ya faɗo har ya tafi sai duhu ya zo. Gaskiya abin mamaki ne kuma ya kamata muna da lokaci ma mu koya ma yaranmu su zauna su kalli faduwar rana. Don shi ma zai ba su mamaki kuma abin da za su koya abu ne da kai. Da su ma sun girma za su samu su koya su wa jikokinmu wato 'ya'yansu. Gaskiya kallon fadawar rana abun, abun daɗi ne kuma abun mamaki da ikon Allah. Da yadda Allah ya halicci duniya ya haɗa komi saboda mutanen duniya gaskiya ina fata kowa ya samu lokaci ya kalli faduwar rana ko sau ɗaya. Gaskiya an taɓa kalla sau ɗaya za dinga so a kallo kullum, kullum, kullum. Fadawar rana kan gaskiya yana da daɗin kallo.

Gaskiya wallahi in dai ba ni da abun yi da waya, ba na kallon shi kullum. Don kallowan waya kullum ma wani abu nenda bayi da kyau to in bana amfani da wayana ina ajiyeshi daga nesa da jiki ma don likitoci da su sayintoci sun ce wai gaskiya ya kamata mutum ya dinga ajiye wayoyi faɗi da jiki. Saboda akwai abubuwan da iskarci da suna fito a waya da ma bayas bai da kyau a jiki. Idan indalo ina da aikin yi shine nake riƙe wayoyina in ku in ka in kalla saboda in gan ko saƙo ya shigo ciki ko kuwa wani abu ko kira ya shigo ciki. In ba in ba haka ba inda ba na jiran ko saƙo ko wayoyi ko is aiki ba na duba waya na. To a cikin rana ƙila ace kaman so biyar haka san kalli waya na. In ba haka ba, ba na kallon waya na.